Muna da kyakkyawar dangantaka da shugabana a wurin aiki saboda shugaba ai shugaba ne a koyaushe kuma duk lokacin da kake so ka koyi wani abu to dole ne ka saurari shugabanka. Tsakanina da shi akwai haɗin kai, akwai fahimtar juna kuma akwai biyayya. Yana bani duk wata dama ta gyara aikina kuma yana ƙoƙarin nuna mini abin da ya dace. So a wurin aiki ina yiwa shugabana biyayya ƙwarai da gaske. Bana wasa da lokacin aiki kuma bana tsabaka irin aiki kuma shi ma duk wani abu na taimako da nake bukata yana ƙoƙarin ya gaya taimakini. Saboda haka yana ƙaunar shugabana game da yake ƙaunata kuma aikinmu yana tafiya ba tare da tangarɗa ko wata matsala ba. Na gamsu da yanayin shugabancinsa kuma shi ma ya gamsu da irin biyayyata. Muna ƙoƙarin taimakawa juna a duk lokacin da buƙatar haka ta taso.

Eh ƙwarai kuwa ina yin aiki bayan lokaci mana, bayan lokaci musamman na hutu. Idan na huta, nakan koma in cigaba da yin aikina amma ya danganci wane irin aiki nake yi. Akwai lokacin da bana aiki idan ina hutawa musamman in na dawo gida. To amma in na fita wurin aiki, ba ni da lokacin komai sai aikina. Wannan shi ne tsarina na gaskiya. To ina aiki a koda yaushe bana wasa da aikina so bayan na huta ina zuwa in cigaba da yin aikina idan kuma lokacin ba na hutu bane toh kag kenan ina kan aikina babu ɗaga ƙafa. So gaskiya ne ina yin aiki a koda yaushe saboda na san muhimmancin aikina kuma ina ba aikina lokaci bana wasa da shi. Wannan shi ne tsarina game da aikina. Wannan shi ne magana ta gaskiya. Eh.

Eh da safe in zan fita aiki ina tafiya da abinci na, eh ina tafiya da wata ɗan yar ƙaramar cooler nakan sa abinci na a ciki in tafi da shi. Ina da lokacin hutu a wurin aiki idan lokacin yayi nakan koma gefe in keɓanta in ci abincin da na taho da shi daga gida. Kuma ka bani iya cewa ga abu ƙwara ɗaya ina cin doya, ina tafiya da dankali, ina tafiya da cin cin ko alkubus da duk wani abun da dai na san ina da sha'awan ci. Ba na cin abinci mai nauyi kamar tuwo a'a wani ɗan ƙaramin abu dai. Duk da cewa a wurin da muke aiki ma muna da madafa ma'ana kicin inda ake yin abinci sai a kawo mana mu ci. To amma mafi akasari ba na karɓan wannan abincin gaskiya. Abincin da na je da shi shine nake ci a wurin aiki idan mun samu hutun cin abinci.

Eh, kasancewar fentin gidana ruwan ɗaurawa ne, to haka labulayen gidana kusan suma rawan ɗaurawa ne. Duk da ce wa akwai wani launi na zane ko fulawa domin ya ƙara mata kyau na jajajaja haka da shuɗi shuɗi. To amma launi ne na toka kamar yadda launin gidana ya kasance na toka. So gaskiya ina son labu layen sosai suna matuƙar burge ni, ni na saye su da kuɗaɗena. Dukannin, ah, tagogi ma'ana windodin gidana da irin waɗannan labulai nake amfani. Haka nan ƙofofi da suka cancanta a samu su labule suma da shi nake amfani. So kamar yadda nace tun farko, ah, launin labulayen gidana dukka ruwan toka ne, sai dai sirki, sirki irin na zane zane da fulawi da sawansu da ke jikin labule. Wannan shi ne.

Gaskiya ne bana son abinci mai yaji, bana son abinci mai yaji, bana son cin abinci mai yaji ko bana son ganin mutane ma na cin abinci mai yaji. Saboda yaji wani lokaci yana da hatsari ga lafiyar jikin mutum. A musaman mutum mai ciwo irin na zuciya ko, ko gyambon ciki ko wani da'o da ake kira ulcer. So gaskiya ban ci ka san abinci mai yaji ba na bana ci ma. Ko da an kswo min abinci ma misali in na ji akwai yaji mai tsanani na kan daina ci. Oh idan kuma wurin sayar da abinci na je na kan gaya musu ma su ba ni abinci mara yaji. So a gida kuma dama sun san ban cin abinci mai yaji saboda haka duk abin da zan ci ba a sa masa yaji. Saboda, a idan na ci yaji yana damu na a cikin ciki na gaskiya na kan ji zafi da raɗaɗi. Yanayin gaskiya ba daɗi so hakan ya sa na yanke shawara ma na daina cin yaji.

Wurare da nake son ziyarta suna da matuƙar yawa. Idan muka ɗauki ƙasashen duniya, ina son zuwa Canada, ina son zuwa yankin Larabawa ina son zuwa, ah, ah, Europe, ina son zuwa wasu ƙasashe daga cikin manya-manyan ƙasashen yankin Afrika. Sannan ina son zuwa Saudi Arabia. Ah, idan wannan ne gaskiya shine wuraren da nake yawan son zawa, ah, in kai ziyara. To amma idan lokutan ziyara suka same ni na kan ziyarci ƴan uwana, ina son zuwa wurin ƴan uwana ko da maƙotani. Ina son zuwa wurin da ake hutawa, wuri mai ɗan yanayi na, na nan natsuwa inda ake zuwa shan iska ko da bakin ruwa ne. Sannan ina son zuwa inda ake ɗan yin wasanni saboda ina son wasanni gaskiya. Wannan shi ne.

Na fi son kofi ƙwarai da gaske. A kusan ko wani lokaci ina shan kofi. A dubba bayan wasu ɗan lokuta amma shayi ba kasafai ba. Amma in akai min tayin shayi ma wani lokacin ina sha amma dai gaskiya ba kasafai nake shan shayi ba. Na fi shan kofi. A kusan in na wuni ma ban sha ba nakan ji ba daɗi a jiki. Na gaskiya irin yanayi na sabo A duk da cewa in ban sha ba hakan ba wani damuwa bane amma sabon ne ya sa in ban sha ba sai ka ji ɗan jiki ba ƙarfi da sauransu. So na fi son shan coffee kamar yadda na faɗa tun farko. Ko kusan yana da muhimmanci ma a wurina gaskiya. Ina sha kusan ko da yaushe idan na samu daman shan shi a kuma na ɗauke shi cikin abubuwan da nake sha gaskiya masu muhimmanci. Amma shayi ban fiya sha ba amma in an min tayi a wani lokaci a nakan sha.

Ah gaskiya kusan koyaushe ina karɓan kira, ah saboda aikina ya shafi ɗaukan kira dama da sauransu. So kusan indai ina wurin aiki da wuya a ɗauki lokaci mai ɗan tsawo ban amsa kira ba. Ah ina amsa kira sosai saboda ina kula ne a ɓangaren kira da sauraron ƙorafi ƙorafen mutane game da aikin da nake yi so a ɗaukan kira a wurina yana da matuƙar muhimmanci kuma ina ɗaukan kira koda yaushe. Banganin kira gaskiya in bari man ɗauka ba saboda aurena yana da matuƙar muhimmanci. Ina ɗaukan kira gaskiya babu kama hannun yaro. So ah in da zaran ma'awurini aiki ne, eh aka gani ina magana ta hanyar waya to an san kira ne kai tsaye domin warware wata matsala da wani ya bijiru da ita. So kunga anan ɗaukan kira aurena wani abu ne mai matuƙar muhimmanci.

To, aah, ana son bukukuwa gaskiya ina son bukukuwan al'adar mutanen ƙasar Indiya. Ina son bukukuwan al'adar mutanen ƙasar France. Ina son bukukuwan al'adar mutanen ƙasar Denmark. Amma mafi akasari na fi son bukukuwa na al'adan mutanen ƙasa ta, wato Nigeria. Duk wani biki yana birgeni musamman na al'adu a Nijeriya. Sannan bukukuwa na addini masu na matukar burge ni. To, kusan ina son biki sabida bukukuwa yanufin farin ciki so duk lokacin da na ga al'umma suna cikin farin ciki, so ina son wannan abun. Shiya sa duk wani biki ana son wannan bikin saboda farin cikin da mutane ke kasancewa a ciki a lokacin bikin, shi ya sa na ke ji ina ƙaunar bukukuwa sosai kwarai da gaske. Kusan kowane biki ana buga ina son shi.

Eh, gaskiya ni mutum ne mai son tufafi sosai. Amma na fi son tufafi na gargajiya, suna burge ni. Duk da cewa a wurin aiki ba, ba na saka tufafi da gargajiya. Na saka tufafi ne irin wanda dukan aiki ya bijire mana muyi amfani da shi. To amma kuma tufafin gargajiya yana matukar burgeni idan zan je biki ko ziyara irin shi nake sawa. So gaskiya na fison tufafi irin na gargajiya musamman na gargajiyar al’umma arewacin Najeriya. Mutane na kenan ida na taso aka haife ni. So gaskiya ina son tufafi sosai ina kuma kyautata kyautan tufafi ga mutane. Sabida ina son in ga mutane sun fita tsab cikin natsuwa cikin tsafta kuma cikin kamala. Aaa ina son tufafi kuma tufafi irin na gargajiya amma ina sa kowane irin tufafi muddin dai ba zai sa are na ni a cikin mutane ba.

A dole ne a kulle ƙofa kullum mana. Ai kulle ƙofa yana da matuƙar muhimmanci. Mutum da yake kai ke buƙatar tsaro. Kulle ƙofa sabida tsaro ina kullewa gaskiya. Lokacin da muke-- mutum ke buƙatar zuwa wurina sai dai ya ƙwanƙwasa min ƙofa ko ya kira ni sai in fito in buɗe masa. Barin ƙofa a buɗe ai alama ce ta rashin tsaro kuma alama ce ta rashin muhimantar da muhalli. Sabida haka, dole duk mutum mai natsuwa mai lissafi ya ƙulle kofa gaskiya. Kulle ƙofa yana da kyau sosai. Duk wanda ma baya da kulle ƙofa ni ina bashi shawara ya ƙulle ƙofansa domin ya yi wa abun da yake da shi ko kansa ko iyalinsa kariya. Barin ƙofa a kulle ga mutane marasa tsoron Allah na kamar wata dama ce da ake ba su su yi su shiga su yi ɓarna. So gaskiya ni ina kulle ƙofa na a ko da yaushe. Kuma kulle ƙofa a wurina abu ne mai muhimmanci.

A'a, ba na cika abun da na fi so ba. Saboda kowane yana da muhimmanci kuma yana da amfani. Kuma kowane akwai inda ake amfani da shi. So ina son abu ne idan lokacin amfani da shi ya tashi. Idan abu ne da zanyi amfani da fensir to ina neman fensir in yi amfani da shi. Idan wani abu ne da zai alƙalami, zai yi amfani da shi a, a alƙalami, to ina neman alƙalami ne in yi amfani da shi. A'a ba zan ce ga wanda na fi so ba, saboda kowane akwai yanayin da ake buƙatar shi akwai kuma inda ake buƙatar aiki da shi. So kowanne dai abunda na sani shi ne ina neman shi in yi amfani da shi a lokacin da nake buƙatar amfani da shi. Amma tambayar cewa wanne na fi so, a'a ba ta ma taso ba. Abun da ka fi so shi ne abun da ka zaɓi kullum ya kasance da shi kake amfani saɓanin ɗaya. So shi kuma fensir ko alƙalami wasu abubuwa ne da ake amfani da su idan buƙatar amfani da su ta taso.

A wane app kake amfani da shi don saƙonni? App na nufin manhaja, ma'ana wata manhaja nake amfani da ita don karɓar saƙonni ko turawa. Ah, da aka ce manhajar karɓar saƙonni manhajoji ne ne masu yawa kuma kowa ya danganta da wane irin saƙo kake son ka karɓa. Amma dai ina aiki da email, ina aiki da irin su Gmail, su Outlook, su Hotmail, su Yahoo Mail. Ah, idan kuma wani abu ne da ya danganci hirar yau da kullum ina amfani da Telegram, ina amfani da WhatsApp, ina da Facebook Messenger da sauransu. Sannan kuma sai hanyar karɓar sakonni ta waya. Shi kuma ina amfani da Messages app ma'ana manhajar karɓar sakonni ta waya, musamman wanda yake amfani da layin dake kan waya, ma'ana sim card. So a nan sune waɗanda nake amfani da su.

Launin tawa da da nike anfani dashi shine baki domin ina amfani da tawada ne kawai idan zan yi rubutu na aji mi. So launin tawadar da nake rubutu da shi baƙi ne. A kuma ko da yaushe da wannan baƙin kawai nake amfani gaskiya bana, a, yin amfani fiye da baƙi.

A'a akwai bambanci tsakanin buri na da kuma burin mu a wurin aiki. Burin mu a aiki, a aiki shine ganin mun yi abun da ya dace a lokacin da ya dace ba tare da jan lokaci ko ɓata lokaci ba. Amma babban buri na ni in ga duk wani abun da na sa a gaba na cimma shi.

A gaskiya ni kan na fi son tufafin auduga domin shi ne baya saka zafi a jikin na mutum. A lokacin zafi yana da sauƙin sakawa. So gaskiya ni na fi son tufafin auduga kusan dukkanan tufafi na ma dlna auduga ne to amma siliki ma wani lokaci jifa jifa na amfani da shi.

A kwarai kuwa muna bama mutane abinci mana musamman idan mun girka idan mabukaci yazo zamu bashi sannan muna da makota da yan uwa muna basu amma bawai kawai hakanan zamuje mu rika raba abinci saboda muna da shi da yawa ba. Rabawa hakannan kai ai yana nufin almubazzaranci idan mutum ma bukaci yazo zamu bashi.

Ban fiye sh, san cream ice cream ba gaskiya. So a ice cream bai dameni ba. A bana sha. Kasancewar ma ina da a ciwon asthma ban fiye shan abubuwa masu sanyi sosai ba. Sannan ina da matsalan haƙori, haƙori kuma bai son shan abubuwa masu sanyi, so bana sha.

Yadda kowa ke zubar da shara haka nake zubar da shara ahh. Akwai ahh wani ƙatuwan roba ta shara a ƙofar gida. Ahh t Anan muke zuba ruwa. Muka tara shara cikin gida muka kwashe sai mukai waje mu zubar. Akwai masu kwashewa. A nan nake zubar da shara gaskiya.

Nafison bredi mai laushi. Ban son konannen biredi, na fi son mai laushi. Ko wane iri na gaskiya ba, ba zan ce ma ga irin wanda nake so ko suna ba, amma dai ina son mai laushi. Duk wani biredi indai yana da laushi to ina son shi gaskiya. Kuma ban son biredi mai tsananin zaƙi. A'a, na fi son biredi mai laushi haka.

Kuɗin lantarki na a wata iya kai dalla sha biyar zuwa dalla ishirin da biyar. So wannan shi ne yanayin kuɗin lantarkin, ah saboda consumption yadda muke amfani da shi, inda bani kaɗai ne a gidan ba. To amma, wannan dai shine.

A'a sosai ma ana amfani da kwamfuta. A wurin aiki ina amfani da kwamfuta, aikina ma yana ta'allaka da kwamfuta da waya. Sannan a gida ina da kwamfuta ina amfani da ita sosai ma saboda ina yin wasu ayyuka a gida da kwamfuta. Toh a kai tsaye ina amfani da kwamfuta.

Ƙwarai kuwa ina son ɗaukar hotuna. Ina ɗaukar hotuna sosai ma. Kusan kullum ina duk wani abu da na gani ya burge ni ina ɗaukan hoto. A so ina son ɗaukan hoto kuma ina tara hotuna. Ba hotunan kaina ba. A ko me na ga ina ɗaukan hotonsa. So ina son ɗaukan hoto gaskiya.

Ina sanya hula mana. Ƙwarai ina saka hula? Ina saka hula ta gargajiya irin da manga, zanna, aa murufiya da sauransu. Ina sawa hula sosai gaskiya sannan kuma ina saka hula ta zamani irin wadda ake kira picap ɗinnan.

Duk nisan jifa kasa zai dawo. Saboda haka meye fa'idar jefa dutse nesa? Kwarai, a matsayina na matashi ai ina iya jefa dutse nisan tafiya. To amma fa ba wani nisan kirki bane tunda da hannu zan yi amfani in jifa. Inda dutsen nan ya faɗa ina iya zuwa in ɗauko shi. Muddin dai na jefa shi inda yake sarari ne, ba cikin gidajen mutane ko cikin kasuwa ko cikin daji ba. So ina jefa dutse? Kwarai ina jefa wa. To amma meye fa'idar jefa dutse? Babu shi a wuri-- ni a wuri na to amma dai ina jefa dutse gaskiya kuma ya yi tafiya mai nisa. Amma duk nisansa ina iya zuwa in nemo shi kuma in samo shi kuma ina iya kallon inda ya faɗa indai a sarari ne. A wannan shine gaskiyar magana a fahimtata. Ko ba haka ba?

A ina fi son takalma marasa diddigi, wanda ba su da tsawo kuma ba ni son takalma wanda suke rufe. Ina fi son takalma wanda ƙaffafu na da yatsuna na za su sha iska. Ni ba mutum ne ba mai son gaskiya takalman da za su bani wahala ba. So hakan ya sa takalmomi na, du takalmomi ne masu sauƙin sawa gaskiya.

Kusan kullum ina amfani da intanet. Kusan ko yaushe ina amfani da intanet kuma ko yaushe ina amfani da shi. Ba na ma rufe network dina na intanet sabida wurin aiki na in amfani da intanet ne. Sosai ma haka nan abin da ya shafi rayuwata ma yana da alaƙa da intanet saboda ina dan leka social media. So kusan koyaushe ina amfani da shi.

Rahoto akan abun da ya shafibaiki na, kusan duk lokacin da na tashi aiki ana rubutawa. Ko jadawalin rahotannin da nake rubutawa na abubuwan da na yi ko aikin da na yi. To amma rahoton da zan gabatar da shi zuwa ga maigidana a ƙarshen kowane wata nake rubuta shi. So haka ke nan yake.

Gaskiya bana amfani da sauro net kenan. Sauron net na nufin gidan sauro ah gaskiya bana amfani da shi sabida inda nake babu sauro sosai kuma ina amfani ne da maganin sauro, ah wani magani na fesawa haka da ke kashe ƙwari so duka sauron ma yana kashe su saboda haka bana amfani da net.

A wannan zamani wanene baya yin kiran bidiyo indai yana da wayar da za ta bashi damar yin haka? Ina yin kiran bidiyo sosai. Ah, ina amfani da wayata wajan amsa kira da bidiyo ko da kwamfuta. Ina yin wani abu da ake kira Google Meet. So ina amfani da shi sosai.

Ba na amfani da ruwan rijiya saboda a gidanmu ma babu rijiya. Zan iya cewa su ba rijiya a kusa. Na fi amfani da ruwa ne na famfo ko ruwa 'yan roba ko kuma ruwa na lida. So wannan shi ne gaskiyar magana. Bana amfani da ruwa na rijiya.

Ba na shan magani kullum saboda a wani lokaci ina da lafiyata. Shan magani kuma sai mara lafiya. Idan dai ba ni da lafiya, idan likita ya buƙaci in sha magani ko aka rubuta min magani, ina zuwa in sha, ina shan magani. Amma idan dai lafiyata ƙalau gaskiya ba na shan magani sabida ai shan magani haka nan yana da illa sosai.

Sosai ma ina buga rubutu da sauri ma na a kwamfuta ko a kan waya. In rubutun da zanyi yana da matuƙar muhimmanci gaskiya ina da saurin buga rubutu, ina da saurin rubutu da waya. So ina bugawa ƙwarai da gaske. E wannan gaskiya ne, amma idan abunda zan rubuta ba a buƙatar shi da gaggawa ina natsuwa sosai in yi rubutuna a hankali.

Lulluɓewa da bargo ƙwarai ina lulluɓewa amma a lokacin sanyi idan akwai sanyi ko ɗari mai tsanani ina lulluɓewa da bargo. Duk da cewa gaskiya ne mutane da ba sha'awar lulluɓe lulluɓe yake yi ba to amma idan ya kamaya za ka yi dole ka yi saboda haka in sanyi ya yi yawa ina lulluɓewa da bargo amma ba sosai ba gaskiya. A'a in sanyi bai tsanani ba bana lulluɓewa.

Gaskiya ban son gishiri sosai saboda gishiri an ce yana tada hawan jini kuma ba na son kayan zaƙi sosai. Madaidai, ci dai haka dai wanda za ka ɗan jishi norrmal kamar yadda ake buƙata su ina so amma dai in yayi tsanani ko gishirin ko zaƙin gaskiya bana bukata. To amma dai na zaƙi zaƙi fiye da gishiri gaskiya.

Tin ina karami da in ina dafa abinci tin ina tsakanin shekara sha hudu sha biyar har izuwa yanzu sabida haka dafa abinci wani abu ne ma da nake shaawa kuma ina dafawa amma ba kullum ba gaskiya. Lokacin da sha'awata ta taso min na je ina buƙatar dafawa kaina ina dafawa kuma ina jin daɗi gaskiya in ina dafa abinci.

Ina guga ƙura sau uku a rana amma wani lokaci yana iya kaiwa sau huɗu zuwa biyar idan na ci wani abun da yake buƙatan guga ƙura. Amma mafi akasari sau uku ne a rana. Na kan yi da safe, da rana da kuma da daddare ko da yamma in zan kwanta bacci. Toh amma inna ci wani abunda yake damuna zan iya zuwa in goge hakorina a kowani lokaci wannan shine.

Eh ina so in koyi wata yare gaskiya saboda ni mutum ne mai son ya rurruka da yawa. To amma duk da dai koyon yare yana da wahala amma ina so inna samu lokaci da dama in koyi yare aƙalla guda biyar. Ina so na ƙware a Turanci, sannan ina so na iya Larabci, sannan ina so na iya Sinanci, sannan kuma Faransanci ma yana burge ni gaskiya. Kuma yaran korea ma gaskiya yana bani sha'awa sosai.

Ina amfani da kafofin watsa labarai masu yawa irin su ina kallon CNN, ina kallon Al Jazeera, ina kallon IP International, ina kallon CRTV, ina bibiyar kafafarar irin su BBC, DW, Turkiyya Rediyo sannan ina yawan kallon labarurruka musamman a social media.

Eh, kayan ɗaki gaskiya na fi son kaya masu sauƙi. Banason tarkace dayawa ni gaskiya ba mai son tarkace bane. Abubuwa masu sauƙi de wanda ba za su ba da wahala wurin shara ko gyarawa ba. Ba wasu tarkace masu yawa ba gaskiya. To kudin kujerar zama haka ba sai dan TV na kallo da sauransu. Wannan su ne dai kawai ina gani abubuwan da nafi buƙata. Hmm.

A'a takardun aiki ya danganta da wani irin takardu. Idan takardu a'a na zahiri ne nakan adana su a gida ko a ofis. Idan suna da matukar muhimmanci nakan kai su gida gaskiyan adana. To amma in na san zan sake buƙatan su a kan a lokaci a wurin aikina to nakan bar su a ofis dina. Haka nake adana takarduna. Idan kuma wasu takardun zan iya adanawa cikin wayata to nakan ɗauki hotunan su in adana sabida nema cikin gaggawa.

A duk mai tarbiyya gaishe da mutane yana da matuƙar muhimmanci a wurinsu. Yana gaishe da mutane bisa girmamawa da ɗaukakawa. A duk lokacin da zan gaishe da su gaskiya ina sa, ina natsuwa in gaishe da su in musu gaisuwa mai kyau cikin ladabi da biyayya.

Babbar nasarar da muka samu a aiki ita ce cigaba magana ta gaskiya duk abunda muka saka a gaba muna cigaba. Akwai wani sabon gini da muke so mu gina a ma'aikatar mu kuma a ƙarshen shekarar da ta gabata mun tabbatar da cewa mun gina wannan gini da muke ƙoƙarin yi, wannan ma cigaba ne. Nasarori gaskiya suna da matuƙar yawa, nasarori a kan ɓangaren riba da sauransu duk muna samu.

E to gaskiya ni mutun ne da bai fiye sa tallace-tallace ko ba da tallace-tallace ba. Amma manufar talla ai abune mai kyau idan mutum yasa tallan shi a ga mutunen da ya dace a lokacin da ya dace to zaiga nasara. Ko a baya na taimakawa mutane wurin yin abin da ya shafi tallace-tallace kuma suna samun nasara. So zan iya cewa gaskiya akwai gagarumar nasara a fannin tallace-tallace da muke ba mutane.

To share kura gaskiya baya ɗauka na lokaci mai yawa saboda inda nake bai fiya tara kura sosai ba saboda kullum akwai mutane ana shara ana kakkaɓewa. To amma idan na zo na tarar akwai kura a inda nake so nakan share. A wuni bai wuce sau ɗaya zuwa sau biyu ba tunda ka ga ai baya tara kuran.

Ina zuwa wurin shaƙatawa ne lokacin hutu da ƴan uwana, na fa iyali na. Wata lokaci kuma da abokanayena, ina zuwa wuraren hutu, gidajen hutu ko otel inda ake sauƙa domin hutawa ko bakin kogi ko wuraren shaƙatawa dai masu yawa. To wannan dai shine yanayin zuwa hutu na gaskiya. Wani lokacin kuma in na samu hutu nakan ware lokaci ne da, na zauna da ƴan uwana cikin dangina ko in ziyarci wasu daga cikin dangina da suke da ɗan nesa. To haka nake hutawa.

Gaskiya hayaniya ba ta da daɗi ƙwarai da gaske musamman hayaniyan da ba ka da alaƙa da ita. Ban jin daɗin hayaniya idan hayaniya yayi yawa ma yana takurani gaskiya. Misali hayaniya a wurin aiki, hayaniya lokacin dawowa, hayaniyan babura, motoci, hayaniyar injinan kamfanoni, hayaniyar mutane. Duk bana jin daɗin su gaskiya suna takuramin ƙwarai da gaske. Kai ko da hayaniya ne ma in ina gida ban jin daɗin shi.

Eh, ina son zama kusa da taga saboda gaskiya ina son sabon iska. Ban son iska a guri guda yana tsaye haka. Ina son iska yana shiga yana fita. Ko kwanciya zanyi ina kwanciya kusa da taga ko da akwai sanyi ne gaskiya ina son taga ma ya kasance a buɗe. Ina so ƙwarai.

Eh, kasancewar akwai waɗanda suke ƙasa dani a wurin aiki ina ba su shawara sosai. Sannan idan wani al'amari ma na yi tashi na wurin aikin mu aka buƙaci shawarwwarin mu, yana ba da shawara. Kuma shawarar wani lokaci ana aiki da ita kuma ana samun nasara gaskiya. So ina ba da shawara a wurin aiki ƙwarai da gaske kuma shawarar tana samun karɓuwa. Kuma wani lokaci ana aiki da ita a samu dacewa. Ina ɗaya daga cikin mutanen da ma ake tuntuma idan ana buƙatar shawara a wurin aiki.

Eh, a wurin aiki ina raba ayuka ga wasu, saboda ai yana daga cikin tsarin yin aiki. Idan kana da waɗanda suke ƙasa da kai ko kuma waɗanda kuke aiki tare sai ku raba aikin domin ku samu kammala shi akan lokaci. So ƙwarai da gaske ina raba ayuka. Wannan abu ne ma da ya zame mini abun yi kusan kullum.

Inda rana ba, musamman idan rana tana haska wani ɓangare to inuwa na kankale inuwata. Amma huna ai ba abu ne da nake mai da hankali a kai wa ko kuma hasken wata ko kuma hasken fitila ko wani lantarki. Yes, wani lokaci ko da ba bisa raɗin kanka ba za ka ga inuwarka.

A'a lokacin da babu na lantarki ina ƙoƙarin neman inda zan samu iska saboda gaskiya ban son zafi. So in an ɗauki wuta kuma wani lokaci akwai zafi. So ina ƙoƙarin samun inda yake da ɗan sanye sanye, inda zan zauna, a'a in samu natsuwa, a'a wannan shi ne gaskiya. Amma wani lokaci rashin, rashin wutar lantarki baya damuna. Kuma magana ta gaskiya ni inda nake ba a samun ƙarancin wutar lantarki.

Ba na riƙe riga a aljihuna. To akan mai ma zansa in riƙe riga aljihuna? Idan dai haka ita ce tambayar gaskiya to ba na riƙe riga aljihuna ko saka aljihuna. Ha wannan shine magana ta gaskiya, ta hiƙikanin gaskiya. Ba na riƙe wa.

Eh na iya rera waƙa mana saboda na zamaa da kakannina sun koya min waƙoƙin gargajiya, so na iya rera waƙa gaskiya. Idan ma buƙatar rera waƙa ta taso zan iya rera wa. Ni mutum ne mai son jin waƙoƙi, dama musamman waƙoƙin gargajiya. So haka ya sa ina jarraba rera waƙa, ko bibayar wata waƙa.

Gaskiya ina son ƙwai sosai, ahh ina kuma son dafaffen ƙwai. Idan dafaffen nake buƙata, ina nakan ɗauki ƙwai ɗina, asa a cikin baho. Ko tukunyar dafa ƙwai, sai in zuba ƙwayayen a ciki, sai in sa ruwa, sai in bar ruwan kawai yayi yayi dahu ya dahu ya dahu. Idan ruwan ya dahu har lokacin da nake da tabbacin ƙwai dina ya dahu sai in sauke. Haka nake dafa ƙwai ba tare da bawa kaina wata wahala ba. Ai dafa ƙwai abu ne mai sauƙi.

Gaskiya ba kullum nake saka bel ba, saboda ai sai wanda ya sa ƙananan kaya da wando da riga ƙanana masu buƙatar sa bel zai saka bel. So ba kullum na ke sawa saboda ina saka jampa, ina saka jallabiya, sannan ina da wasu salon ɗinkin kaya na da na ke sawa ba tare da bel ba. So ba kullum na ke saka bel ba gaskiya amma dai ina sawa jifa jifa.

Eh, ina tuƙa mota ƙwarai da gaske. Kusan kullin ma zance saboda ina da lasisin tuƙa mota ai so ina tuƙa mota gaskiya a ina tuƙa mota in je aiki ko in je wani abu da ya shafe ni, na rayuwa ta ko in tuƙa iyalaina ko 'ƴan uwana ko kuma in je yawo. Haka kawai yawon hutu ko shaƙatawa nakan tuƙa mota in tafi. Magana ta gaskiya kenan ina tuƙa mota.

Gaskiya bana son cin abincin titi. Abincin titi baya burgeni amma a wani lokacin in ya kama ni ina ci, sai dai sai na nemi wuri mai tsabta wurin mayin abinci yana tsabta ba kawai ko ina wuri zan ci filin jiya in ci abinci a titi ba a'a. Yana zaben wuri gaskiya amma tabbas idan cin abinci ya kama ni kuma ina waje ina cikin gari ko wurin aiki nakan ci abinci a bakin titi.

Gaskiya ba na kuka wa lallai in ka yanka albasa to me ma ya haɗa ni da yanka albasa? Ba na kuka wurin yanka albasa saboda ba na ma yanka albasa in ba wani girki ni ke yi ba. So ni kuma ban fiya yin girki sosai ba gaskiya. So ko da na fite ma ban fiya yin girki da albasa ba. So ba na kuka yanka albasa. Eh na san albasa tana sa hawaye idan kana yankata. To amma gaskiya ni ba in baya sane zanci don ba na jin shi gaskiya.

Ina shirya ayyukana ne a bisa tsari a yadda na tsara inada jadawalin tsare-tsare na, na aiki. So da jadawali na nake aiki kullum shi ya sa kullum ayyukana yake kan tsari sabida haka wannan tsarin shi nake yi amfani da shi wurin shirye dukkanin ayyukana.

Dole ba ni da ikon canza a wani abu wurin aikina amma da za a ce min me nake bukata in canza wurin aiki shine gaskiya san bukaci a rage mana lokacin aiki saboda wani lokacin aiki yakan yi lokaci ana jan shi lokaci mai yawa zai yiwu ka gama duk abin da kake yi amma kuma lokacin tashi bai yi ba. So amma yana da kyau a ɗan taƙaita mana a lokacin tashi mu riƙa tashi da wuri saboda muna mu je mu kula da ƴanuwa da iyalanmu. Wannan dai shi ne gaskiya abun da a ce akwai yadda za a yi in sauya to da na sauya shi.

Eh, duba saƙonni a wurin aiki kusan kullum ina dubawa, kullum ina dubawa da safe bayan na fito wurin aiki in gani, ko an turo wani sako ko wata bukata, aa in ina saka da aiki ina dubawa musamman in naga alamon sako ya shigo bayan na kusa tashi ina sake dubawa, sabida kar in bar wurin sakon da ban duba ba.

Ina sauraron rediyo amma ba sosai ba sabida duk wasu rahotan ni ko labarai ina kallon su akan wayata ina, ina bibiyar shafukan sada zumunta na gidajen rediyo, gidajen TV da saurar---da gidajen jarida. So amma wani lokaci, eh ina kunna rediyo in saurari wata hira ta musamman, musamman idan a gidan rediyo akwai wanda za a tattauna da shi. Kuma na samu labarin cewa zai yi magana a kan wani muhimmi al'amari amma kuma a gidan rediyo din su, nakan saurara amma gaskiya ba sosai ba.

A tattu ababen alkalami, ababen rubutu a kwamfutoci, wayar hannu, a kaya kayan aikin masu yawa gaskiya. Aikin mu aikin ofis ne kuma duk abun da muke yana da alaƙa ne da kwamfuta. A so da kwamfuta muke aiki gaskiya da na'ura, a na'ura irin ta buga littattafai, na'ura irin ta kwamfuta da sauran su da shi muke aiki.

Madubi biyu ne, akwai madubi a bayan ɗaki sannan akwai madubi a ɗaki. Irin manyan maduban nan ne, a daga su babu komai gaskiya. Dukda nima gaskiya madubi bai dameni ba, amma dai muna da su gaskiya. Akwai na bayan daki akwai kuma na cikin daki. Kaga madubi biyu kenan ko? E ina gani madubi biyun ne kawai. Babu ma irin ƙananan na iya manyan ne kawai.

Kana kunna wuta, kunna wuta kamar ya? Ban fahimci wannan tambayar ba, kunna wuta na hasken ɗaki, ƙwarai kuwa ina iya kunna wa. Kunna wuta domin girki tabbas ina iya kunna wuta. Kunna wuta na haske yana kunna wa ko na girki amma haka kawai in kunna wutaa ba ta baya cikin wannan dalilai gaskiya ba na kunna wa faɗin ban iya ba.

Karshen mako in ba abun da nake shirya wa sai hutu, tunda akwai hutune a karshen mako na kwana biyu, to abun da nake yi shine hutawa. Wannan shine gaskiyar magana. Bana tsara komai a karshen mako inba hutuba, na samawa jikina natsuwa.

Tana iya miƙe jiki da safe. Idan ana nufin miƙa domin warware jijiyoyin ka, tabbas ina yi. Amma miƙe jiki da safe kawai in mimiƙe in kwanta inƙi tashi? Bana wannan abun, ina tashi da wuri saboda yin sabgogin dake gabana amma in ana nufin miƙe jiki in warware jikina ƙwarai ina yi.

Gina dangantaka ta kasuwanci ya ta'allaƙa da wanda nake son in yi kasuwa. Amma dai ina ƙoƙari naga wanda nake gina dangantaka dashi ya fahimci tsarina, da yanayina da buƙatuna. Ni ma zan fahimci yanayinsa, tsarin sa da buƙatun sa. Hakan shi ke ba mu damar gina dangantaka ta kasuwanci mai kyau, mai ma'ana. Ah, ina son yin kasuwanci da mutumin da ya fahimceni sosai kuma ni ma na fahimcesa, saboda haka na kan ɗauki lokaci domin samar da fahimtar juna tsakanina da wanda nake so in samar da dangantaka ta kasuwanci a tsakanin mu.

A haba tagzi mana. Gaskiya na fi son tagzi. Ga inda zan samarwa kai na sauki da natsuwa da rashin hayaniya amma bas ai akwai hayaniya a cikinta. Akwai yawan tsayuwa sai gaskiya bas baifiye damu na ba amma fa ina hawa wani lokaci in buƙata hakan ta so. Amma gaskiya na fi son tagzi sosai ma.

Wallahi guda daya ne rak guda daya ne ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba guda daya ne dashi nake amfani kuma irin ƙarami ne sosai bana son matashin kai babba ko mai tudu. Ɗan ƙarami dai haka da zan ɗora kai na a kai, aa dan in samu daidaito ba wani mai girma ba ne.

Ina ajiye kuɗina a asusu na da banki. A, anan nake aje kudina gaskiya ni bana aje kudi a gida sai idan kuɗi ne haka wanda ba su taka kara sun karya ba. Amma mafi akasari kuɗina ajiya ne na banki gaskiya. A banki nake ajiye kuɗina ko kuma in saka su cikin wani kasuwanci.

Eh gaskiya bana ci ga asalin sa'o'in da nake ina kallon wayata ba, saboda kusan koyaushe ina rike da wayata amma bana yawan kallo sai idan buƙatar hakanta ta so. Ya taƙai ce ba zai wuce sa'a biyu zuwa uku ba in aka haɗa yawan sa'o'in.

Gaskiya bana kunna tsohon batiri, bana amfani ma da tsohon batir. Ban, samma ina zan yi amfani da shi ba gaskiya. To amma gaskiya ban ma fiye son amfani da tsohon abu ba musamman abunda ya shafi batir saboda in ya tsufa ana iya samun matsala ai.

Gaskiya bana son wurare masu hayaniya saboda ni bana son hayaniya gaskiya. So wurin akwai hayaniya na ma ban son zuwa. Hayaniya yana tunkurani sosai yana damu na, ban son hayaniya gaskiya. So in ma naga wuri akwai hayaniya ko da na je ina tafiya. In kuma na tabbatar a wuri mai hayaniya ne to ko ka gayyace ni ma ban zuwa gaskiya.

Ina jagorantar mutane cikin natsuwa, a kiranye, ba su ƙwarin gwiwa, ba su shawarwari, faɗa musu abubuwan da su ka dace da kuma jagorantar su dan ganin sun aiwatar da abun da ya dace musamman wurin aiki. To ina ba su lokaci kuma ina yin abun da ya dace.

Ah, wannan ai sai mata amma in ta kama ni mai zai hana, ina iya ɗorewa mana. Wannan ai abune mai sauƙi, matuƙar sauƙi ma kuwa. To amma wannan ba halin maza bane sai mata. Wannan shine gaskiyar magana amma in ta kama kuma na tabbatar, kayan yana da muhimmanci a guje ma zan koyi.

Eh to idan wuri ana buƙata in je da wuri, saman abin da ya shafi aiki ina zuwa da wuri. Sama abin da ya shafi jinya ina zuwa da wuri. Saman abin da ya shafi kuɗi ko yanayi na aiki ina zuwa da wuri. To amma akwai wuraren da idan in je daga baya ma ba laifi so nakan je daga bayan kawai.